Nace muna amfani da ruwan rijiya. Uhnnmmm. Eh, akwai wani lokacin muna amfani da ruwan rijiya, sai wanke wanke ne ba sai wanke takalmi da, da abun shaye shaye. Amma mun zo ruwan sha to factory ne muke siya, muke siya pure water, muke siya bottled water. Amma mune mu kai duba ruwan borehole kuma. Amma ruwan rijiya ba yi yawa ba.

Kana tambaya ana shan madara kai? Akwai wani a lokacin nan, a rayuwar nan baya, baya so ya sha madaran. Madara mai kyau ne. Ina shan madara mai kyau, dare ko rana, ko aiki, ko cikin gida, ko hutu zan ina shan, ina shan madara.

Ka ce mene ne ina shirin, a ƙarshen mako? To akwai yau zamu fara mako yau. Akwai wani maganan ƙwallo Senegal da Marli zamu fara yau. Gobe akwai wani ƙwallo ina je nayi ƙwallo ina dawo sai na wanke-wanke, sai na fara bacci, ina bacci na gama da bacci toh sai na ci abinci in fara ƙwallon, wasan Najeriya.

Kana tambaya ina cin salati. A akwai wani ba ya cin salati a Najeriya nan ko ya ko da yawan nan. To salati suna, suna da kyau ma. Abu mai kyau a jikin ku, a jikin wani, in ka ci mai kyau yana ba wani jiki mai kyau. So ina cin shi, da yawa kuma.

Ka ce ina ina cin ina ina cin abinci a wurin aiki? To, daga tashin na tashi daga kafin shiga shiga aiki, zan dafa abinci na sa a cikin akula na je da shi je da shi kai. Amma ban je da shi, akwai wani akwai wani wani yana du yana du eh dafa abinci, mu je mu saya a wurinta. Mun je wurinta za mu ba biya kuɗi, za su bamu mu ci. Amma akwai wani akwai wani location a ofis ta mun je can za mu saya mu ci kawai.

Kana ka ce ina yin waƙa a cikin zuciya na, ya zan zo na haka in fara, in fara waƙa a cikin zuciya? Akwai wani kace ina yi amma ba kullum ba amma akwai wannan lokacin, akwai wani lokacin ina yi waƙa kullum ma.

Ka ce ina iya, ina iya ɗinka tufafi? A, ni ba telo ba. Ni ba telo ba, amma in na fara, in na sa kai na jikin, zan iya. Amma wannan aikin telo ni ba, ni ba mai ɗinki ba. Ni mai ɗinka, mai ɗinka ba.

Ka ce ina cire takalma a gida? Wallahi ina cire takalma a gida. Ka fin shiga cikin, ko inna shiga cikin akwai wani takalma mu muke sawa gida. Amma in ka sa takalma in ka, in ka je, in ka dawo sai ka cire wancan sai ka sa takalma a gida a cikin gida ko cikin ɗaki.

Kace ina rufe baki na lokacin hamma to ya za yi? Ya rubuta banki na mana. Akwai wani mutum zai siya kawai ya fara hama ba zai rufe bankin shi ba? Wanna ba kyau bane. Ina yi haka ko mun yi haka ba abun kyau ba.